Yaya kake kare kanku daga sauro? To gaskiya ni dai nakan tabbatar da cewa bana sakin ƙofa, yana kulle ƙofa. Duk abin da ƙarfe huɗu yayi zuwa yamma cikin dare bana wangale ƙofa. Ina kulle ƙofa ne don in kare kaina daga sauro. Sabi da ni abinda na yadda dashi shine. Da zarar an wanga ƙofa sauro zai samu ya shigo amma da ka shigo ka rufe ƙofa ba za ka samu sauro suna shigowa sosai ba. Sai kuma ta window ma duk inda akwai alamu inda sauro zai iya shigowa nakan dan toshe shi. In an toshe shi yin haka yana hana sauro daga shigowa ciki. In kuma already akwai sauro a cikin ɗaki to nakan samo maganin sauro ne in peshe shi. In babu magani akwai maganin sauro na coil wanda ake kunna masu wuta ko kuma na turaren wuta wanda za ka kunna ne da ashana haka kawai sai ka sake shi har sai ya ƙare.

So nawa kake ƙidaya kayayyaki? Gaskiya ni ba mai ƙirga kaya bane. A lokutan da za a samu na ƙirga kaya, ka wai lokacin da ƙila an kawo mun wanki, zan tabbatar in gani cewa sun cika ko in zan bada wanki, sai in ƙirga in san cewa eh ga adadin iya yawan kayan da na bada ma wanki. Idan an tashi dawowa sai in tabbatar cewa babu wanda ya ɓata. In gane cewa tabbas a cike suke.